Nawa ne yawan danginku a gida? To yawan danginmu a gida dai muna da yawa. In aka lissafa daga iyayenmu zuwa yara da jikoki, ya zu a ƙalla mun kai mutum talatin da bakwai.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? To, hakika abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki, musamman yadda muke tafiyar da lamuran abokan cinikayyar mu, da yanayin gamsuwarsu, da yanayin yadda suke jin daɗin ayyukanmu. To wannan yana ƙara mana ƙarfi a wurin aiki.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? To nakan kiyaye kalmar sirri ne ba tare da faɗawa kowa abun da yake raina ba, sai wanda ya cancanci na gaya mai wanda kuma na san cewa zai ajiye mun sirrina ba tare da ya bayyana shi zuwa ga wasu wanda ba su cancanci su ji wannan sirrin ba.

Kana zuwa wurare daga wuri ko daga baya. To nakan yi ƙoƙari in je da wuri. In hakan ta samu, in ba ta samu ba kuma sai in je daga baya. Matuƙar abinda zanje yi ban riga na makara gaba baya ba.

Yaya kake jin hayaniya? To haƙiƙa ni ban cika son hayaniya ba, saboda hayaniya yakan damu kunnuwana a lokacin da ake yin ta. Na fi son in samu wuri inda babu hayaniya sosai.

Kana yin aiki bayan lokaci? Aiki bayan lokaci in na fahimta wa to overtime kenan to haƙiƙa wani lokaci na kan yi aiki bayan lokaci. Musamman in ya kasance ana da buƙatan ayyukan da na ke yi, so na kan wuce lokacin da na ke tashi aiki domin na ƙarasa wayan nan ayyukan kuma a same su yadda ake so.

Yaya kake ajiye takardun aiki? To ina ajiye takardun aiki ne a inda bazasu samu matsala ba. Nakan ajiye su ne inda suke wuri tsararre.

Kana amfani da matashin wuya? Wato in na fahimta filo kenan. To ina amfani da matashin wuya domin matashin wuya yakan taimaka min wurin yin bacci mai daɗi yadda zan tashi lafiya ba tare da wuyana ya sami matsala ba.

Kana kulle ƙofa kullum? Haƙiƙa nakan kulle ƙofa kullum musamman lokacin da zan yi bacci. Nakan kulle ƙofa domin bana bar ƙofa a buɗe ba. Bansan wanda zai shigo ɗakina ba a yayin da nake bacci. Haka lokacin da zan tafi wurin aiki, nakan kulle ƙofa ta. Shi ma don ba ma ɗakina kariya da abubuwan da suke ci.

Wane irin takalmi ka fi so? To haƙiƙa takalma sun kasu kala kala. Akwai takalma na kwalliya akwai kuma takalma na zaman gida. To in na haɗa su duka gaba ɗaya, gaba ɗaya na fi jin daɗin sa slippers wato wanda shine kusan na aikace aikacen gida domin shi ba shi da nauyi kamar ba ka sa komai ba haka kaje a ƙafarka.

Kana biyan kuɗi ta waya? Haƙiƙa ina biyan kuɗi ta waya, musamman kuɗin da ya danganci kuɗin wutar lantarki wato firfe mita, sannan kuma ina biyan kuɗin satellite wato dish kenan. Shi ma duka muna biya ta waya.

Menene kayan ci-cici da kake so? To, haƙiƙa kayan ci-ci da nake so suna da ɗan yawa. Munada kayan ƙwalam da maƙwalashe a yanda muke cewa a hausance musamman anan ƙasar hausa kuma muna da na gargajiya wanda muke ci, wanda ya haɗa kamar da ɗan malele, muna da wainar fulawa, muna da hanjin ligidi, muna da tofi da sauransu. Haƙiƙa ina sonsu sosai. Kaya ne na ci-cici.

Wane fure ka fi so? To haƙiƙa ina son fure, wanda ya haɗa launin kore da ja, domin yakan ƙayatar da ido wurin kallonsa, so na fi son irin wannan fure ɗin.

Wane abinci ya sa kaji daɗi to haƙiƙa, abincin da nake cin su yakan sa ni ji daɗi, sai dai a mafi tari na fi son na samu shinkafa da salat. To wannan yakan ƙaramin ji daɗi a duk lokacin da nake cin sa.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? To nakan sasanta rikici a aiki ne a duk lokacin da aka samu rashin jituwa tsakanin ma'aikata. Mai gaskiya a ba shi gaskiyarsa, mara gaskiya a ba shi rashin gaskiyarsa, ya gane kuma cewa ya yi laifi, ya ɗauki laifinsa.

Wane irin yanayi kake fi so? Haƙiƙa na fi son yanayi na hunturu wato sanyi kenan domin lokaci ne wanda ba a fi samun ciwuka ba kamar lokacin zafi.

Kana da dabbar gida? Haƙiƙa ina da dabbar gida. Ina da tumaki da kuma akuyoyi wato jajaye kenan sai kuma kaji wanda muke kiwan su a ko da yaushe.

Kana iya gabatar da rahoto? Haƙiƙa ina iya gabatar da rahoto, musamman rahoton ɗaya danganci. Gurun aiki akan fitar da mutum ɗaya a wasu lokuta domin ya ba da rahoto. To ni ina cikin waɗanda suke ba da rahoto a wannan wuri.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? To haƙiƙa da na kasance ba na iya tafiya da nisa sosai da ƙafa, amma kasancewar zuwan salansiyo sai ya zama to nakan iya nisa da tafiya ta nisa mai nisan zangon da ban iya tsammani zan yi ba.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? To muna aiki tare da ƙungiya ne, a yanda muka tsara ayyukan mu su tafi wanda ya cancanci su yi aiki da ɓangare kaza, su yi, wanda ma ya cancanta su yi aiki da ɓangare kaza su gina su. Wannan yake bawa kowa damar tafiyarda lamura ba tare da an samu tsaiko ba.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? To nakan kammala aiki ne akan lokaci, musamman duba da yanayin tafiyadda sauran ayyukan da suka shafi ayyukan da muke yi a kodayaushe. Akwai ayyukan da zai kasance ana son sa da wuri sannan kuma akwai ayyukan da zai kasance ba da wuri ake son su ba sosai mu tafiyar da wanda ake so da wuri domin mu gama su akan lokaci.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? To nakan tsara ayyukan da suka fi muhimmanci a ko da yaushe a farko. Muka zo su muke fara yi. Domin sune waƴanda suka fi muhimmanci daga baya sai mu dawo muyi na ƙasa dasu.

Nawa matashi kake amfani da shi? To haƙiƙa ina amfani da matashi guda biyu a ɗaki. Ɗaya yana wurin da ƙafafuwa na suke sannan kuma ɗaya in sa kai na a kai. Na kan yi amfani da shi haka.

Ya ya kuke inganta aikin ku? To mukan inganta aikinmu ne ga yanda ya kamata mu inganta, da kuma abin da abokanan hurdanmu suka nuna suna buƙata a cikin ayyukan namu. Har ma da wanda ba su buƙata ba, in muka ga abin zai kawo ci gaba a cikin ayyukanmu, mukan 'apply' ɗinsa.